Eh ina sanya tabarau sosai ma. Saboda ina ɗanda matsalan yawan hawaye a ido na. Amma idan ina karatu a cikin haske ko idan ina karatu, eh ina yawan sa tabarau saboda yana taimaka min wurin rage hasken fitila. Sannan kuma ina sa tabarau irin lokuta waɗanda na yi wanka. Ina sa tabarau saboda in fita in kyau sosai.

Eh ina shuka tsire a gida kaman tsire na ƙawa haka, irin fulawa da sauransu. Sannan ina shuka tsire kaman na miya haka kaman alaiyahu, kabeji, karot, salat duka ina shukawa saboda amfani yau da kullum. Idan na shuka, idan ana bukata za a ɗiba ba tare da an sha wahala wurin zuwa siya ba kuma ba tare da an yi amfani da kuɗi ba. Yana taimaka mini sosai wannan suke suke da nakeyi.

Kai ina son wasa sosai. Ina wasan gudu, sannan ina wasan ɗaga ƙarfe, sannan ina wasan ƙwallo. Amma na fi son wasan gudu sosai, sannan ina son wasan kwallo. Shi ne na biyu a cikin wasannin da na fi so. Sannan ina son wasan ɗaga ƙarfe, shi ma yana cikin wasannin da, da na fi so. Sannan wasan kwando shi ma ina son shi. Sannan ina son wasan basketball shi ma ina son shi. Sannan amma dai wanda na fi so duka shi ne wasan gudu. Shi ne the best.

Eh labulaye mu akwai shuɗi, akwai ja, akwai baƙi. Na falo shine shuɗi, na falo na uwarɗaki shine baƙi sai na waje shine ja.

Ina magance matsaloli a aiki ta hanyar shawara da abokan aiki na, sannan ina yanke magance matsaloli ta hanyar tuntuba wanda matsala ta fito ta ɓangaren shi. Tunda ina magance matsaloli ta hanyar bincike sai a samu mafita.